To, a lokacin yaran dai mutum yana yaro kaga duka babu maganan kamar ɗaukan nauyi, sai dai a ci abinci, a je a yi wasa, sai ɗan aiken mai komai kaza, mai komai kaza. Amma yanzu, daga ace mutum ya fara kaiwa shekara goma sha biyar zuwa shekara ishirin da biyar, innalil kai ana ganin abubuwa. Amma dai angode Allah dai run da dai ana samu a ci, kuma a ciyar da wasu, kuma abubuwa su tafi yanda ake so su. Akwai godiya, akwai banbanci saboda yanzu kana da nauyin wasu kamar mahaifanka za ka kula da su, yarinya za ka kula da su ga abokan zamanka su ma za ka kula da su. Sannan kuma yanzu wasu shawarwarin da za ka je kana yaro ba kai za ka yi ba sai dai a yanke ma. Wani lokaci kai ta fishi ma a ce ba ka damu ba to amma yanzu nan dole ne kai za ka yi kuma ba wanda zai damu ya ce bari ya taimaka maka in ba na kusa da kai ko na kusa ko na jininka ba.

To shi dai maganan fasaha, cewa da za a so, duk duniya kowa yana so ake aci gaba da samun eh ci gaba ta wannan fannin fasahar. To dai fasahar da yake fim birgeni shine fasahar waya. Wadda za ka kira duk wanda kake so a lokacin da kake so. Sai dai abu ɗaya da nake so a gyara a wurin shine matsalar shi kuma samun eh sabis, sabis ɗin wayan yanda za ka yi ka samu sabis ka ba a ko ina ba. Kaga kamar mu da muke aikin gona, ba ko ina wurin gona bane za ka je ka samu wannan ka ji daɗin amfani da wayanka. So a gaba ina so a ce yayi kyau ah. An samu abun da ya fi ɗini.